Nawa matashin kake amfani da su? Eh, is just like I'm telling you about ni ne ko ba ni ba ne. Matashin suna da yawa. Eh ko a'a, you can simply say eh ko a'a.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Hmm. Wannan simply a'a bana rera waƙa lokacin wanka. Sai dai in ce kun gane ko? To sai dai ace dai ina waƙa lokacin da na so.

So nawa kake share gida? To zan ce dai ina share gida sau uku a rana, wani lokaci kuma sau biyu a rana. Toh amma dai, bari inje ka, bari. Amma dai sau biyu nake share gida.

Kana amfani da kunnen waya? Question. A'a, bana amfani da kunnen waya. Kana amfani da kunnen waya? A'a, bana amfani da kunnen waya. Eh, bana amfani da kunnen waya.

Wayanka na cikin ajiya? A'a wayana baya cikin ajiya wayana na tare da ni. Waya-wayarka na cikin ajiya? A'a wayana na tare da ni. To shi ne dai.

Kana tara tsabar kuɗi? A'a bana tara tsabar kuɗi. Yanzu na fi amfani da banki na kawai in yi transfer sai a ba ni, sai a ba ni kuɗi amma bana tara tsabar kuɗi. Eh bana.

Nawa ruwa kake sha a kullum? Ina ga question dinnan bai yi ba. Yakamata ya zama wani ruwa kake sha a kullum? Ruwan tanki nake sha a kullum.

Kana fin son miya mai zafi ko sanyi? A gaskiya ni nafi son miya mai zafi dan idan sanyi ba dadi amma inda zafi akwai dadi.

Wani shago kake fi zuwa? Shagon da na fi zuwa shine shagon da ake siyar da ruwa, irin su biskit da dai kayan abinci irin su snacks dai za a ci.

Ina kake tofa miyau? Ina tofa miyau a cikin bayan gida ko kuma in tofa a ƙasa sannan in rufe da ƙasa. Toji a nan ne ke tofa miyau.

Wani kayan marmari aka fi so? To kayan marmarin da na fi so shine ayaba da kuma kankana. Su ne kayan marmarin da na fi so a gaskiya. Su biyun nan, da abarba da kuma kankana.

Yaya kake tsara ayyukanka da suke fi muhimmanci? Yanda nake tsara ayyukana da suka fi muhimmanci shine na fi ba su lokaci mai yawa. Wanda ya fi muhimmanci zan ba shi lokaci mai yawa akan wanda bai da muhimmanci sosai.

Yaushe kake yin wanka? Tambaya mai daɗi. Ok, ina yin wanka da safe, irin ƙarfe bakwai zuwa takwas, kuma in ƙara yi da daddare tsakanin ƙarfe takwas zuwa ƙarfe tara.

Kana kallon inuwar ka? To ina ganin inuwa na amma sai da rana. In ina cikin rana to ina iya ganin inuwa na amma in ina cikin inuwa bana gani.

Yaya kake ajiye kuɗi? To ni dai ina ajiye kuɗaɗe na a cikin banki. Bana ajiye su a ɗaki ko wani wuri. Na fi ajiye su a cikin ɗaki, a cikin banki, banki nake aje kuɗaɗe.

Kana yin ciniki a kasuwa? Dole na ai. Ciniki ai dole ne a kasuwa. Idan an gaya mun farashi nima zan so na ja farashina yadda nima zan sama ragji.

Wacce biki kuka fi so? To, na fi son bikin ranar haihuwa da kuma bikin aure. Ranar haihuwa da kuma bikin aure. Wa'innan su ne bikin da na fi so.

Wani irin waya kake amfani da shi? Ina amfani da wayan zamani, kuma sunan waya da nake amfani da shi Samsung ne. To ina amfani da Samsung ne. To ai shi wayan na zamani ne.

Kana da dabban gida? Eh, ina da dabbar gida. Dabbar gida kuma wanda nake da shi, shine kare. Eh, ina da dabbar gida kuma dabbar gidan da nake da shi, shine kare.

Kana musafaha da mutane? A gaskiya eh, ina musafaha da mutane don ni mutum ne da ba na son matsala kuma muna wasa da dariya da kowa da kowa. To asali na ni mai musafaha ne.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ingancin aiki shine mai shi ya ɗau lokacinsa, ya yi kuma abin da ya dace kuma ya zama na aikin da yayi na kwarai ne. Kana ganin abu mai kyau ka sani da kuma abin da zai jima.

Kana son zama kusa da taga? A'a, ni bana son zama kusa da taga. Don tsoro nake kar in faɗa. Shi yasa bana son zama kusa da taga.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Gaskiyar magana, abun da ke ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine kuɗin da ake ba mu. Albashi ke na za a ce. Shi yake ba mu ƙwarin gwiwa a gaskiya. Wannan shine magana.

Wani yanayin da kike fi so? Yanayin da na fi so shine, yanayin alfarma alfahari za a ce. Ina nan a cikin murmushi, ina alfahari, ina dariya to bayanai da na fi jin daɗi irin ina cikin alfahari. Ina jin daɗin yanayin wallahi.

Kana fi son fanka ko AC? Un-un, ni ka na fi son AC gaskiya. Don AC zai sa ɗaki yayi sanyi gaba ɗaya, fanka kuma iska yake hurawa. Amma AC zai sa ɗakin yayi sanyi, shi sa na fi son AC a gaskiya.

Kana sayan kaya a yanar gizo? Eh, ina sayan kaya a yanar gizo. Dagaske, don kayan yanar gizo a wani lokacin yana da arha akan kayan mu kuma yana da matukar kyau da kuma armashi.

Yaya kake jira allayi? To asali ne a layi idan ka je wurare daban-daban ne amma ne yawanci akan kujera ne. Irin in ka je banki za ka jira a layi kan kujera, za ka zanna kuna jira layi har yazo hazukan ka.

Kana jin kukan zakara da safe? Wannan dole ne ai. A kullum ina jin kukan zakara da safe. Najeriya ƙasa ta, a ko wani safiya sai ka ji kukan zakara.

Menene abincin da kake ci da safe? Abincin da nake ci da safe shine biredi da shayi, ko kuma indomi da ƙoyi. Waɗannan su ne abincin da nake ci da safe.

Kana shuka tsire-tsire a gida? To a gaskiya muna shukawa, amma muna shuka irin yakuwa, irin alayyahu, irin attarugu da barkonu da kuma da ɗan tumatur da dai kayan lambu za'ace.

Me kake yi da safe lokacin da ka farka? Idan na farka da safe, abun da nake fara yi shine addu'a. Daga addu'a sannan in tashi in yi alwala, in nayi alwala sai na yi sallah.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? To, ina wanke kayayyaki irin ran Lahadi. Yawanci ran Lahadi don sauran kwanakin ina zuwa makaranta. Ran Lahadi nake wanki.

Kana tauna goro? Eh, ina tauna goro amma ba wai, ina tauna goro amma ba wai ina so sosai ba kam. Amma da wani lokaci ina ɗan jin amai ko ina abu, to sai in ɗan tauna goro.

Kana kallon taurari da daddare? Ina kallon taurari da daddare har wani lokaci ma kirga su nake. In kirga su wani lokaci har mamaki nake, ina ganin ikon Allah a sama. Taurari har yawo suke abun al'ajabi.

Wani irin wasa kake yi a waje? Wasan da nake yi a waje shine wasan ƙwallo. Wasan ƙwallo shine wasan da nake a waje. Ina jin daɗin shi kuma ƙwarai da gaske wasan ƙwallo duniya ce.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya kaman ta Opay, da ta Money Point, da ta Palm pay, da ta Zenith Bank ko UBA duka muna biyan kuɗi ta waya.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya? A gaskiya eh, ni mutum ne da bana wasa da lokaci. Ina zuwa wuri da wuri. A lokacin da aka buƙace ni, a lokacin za a same ni a wurin tabbas.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh muna da fanka a rufin ɗaki. Amma fankan na bada iska ƙwarai da gaske. Tabbas muna da fanka.

Kana amfani da sauran net? Eh, ina amfani da sauran net. Inda ba na amfani da sauran net ai da sa da maleria ta mun illa. Gaskiya dole sai na yi amfani da sauran net ai. In ba haka ba akwai matsala.

Yaushe kake fara aiki kullum? Karfe takwas na safiya nake fara aiki a kullum. Yaushe kake fara aiki kullum? Ƙarfe sha ɗaya a ƙarfe tara ko takwas ko tara nake fara aiki kullum.

Yaya kake bayar da ra'ayi ga aiki? Idan an yi tambaya da kuma ina da amsanshi da kuma ina da ɗan ilimi a kai to dole zan ɗaga hannu sannan in ba da amsa kuma in ba da amsan da ya kamata.

Kana iya busa tsaki? To. Eh ina iya busa tsaki amma ba kowane irin gurareba neke busa tsaki. Tsaki, tsaki ne kuma baƙyau amma.

Kana ci manufar tallace-tallace? Hmm, ina ci manufar tallace-tallace don ina da ƙwaƙƙwaran ilimi a kan yanayin kasuwanci da kuma yanda mutanen da suke siyan kaya da kuma yanayin da nake bi da su da haka yake sa suke siyan kaya na.

Kana son kallon faduwar rana? A gaskiya, eh, ina son kallon faduwar rana. Yana samin nishaɗi ƙwarai da gaske. Nishaɗin da babu kwatantuwa a kanta. Maganar gaskiya kenan.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina ajiye takardun aiki a cikin durowa na inda ba wanda zai gani ko kuma yara su lalata shi. Shesa nake sa su a cikin loka na kulle.

Kana iya yin iyo? Tabbas dagaske ina iya yin iyo dan ni masoyin ruwa ne. So dole na, na iya iyo. Iyo ma na fitan hankali. An ni abokin ruwa ne za a ce ma na biyun kifi.

Kana duba kalanda kullum? Ai dole ai in duba kalanda kullum. Don wata ramadana ta doso kuma a kullum irga kwanaki nake yi to shiyasa dole na duba kalanda a kullum. Ko wani rana kuma hakan ake ciki nake tayi kuma.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Asalin gaske kalmar sirri wata babbar abu ce. Iya aje ta a ƙaramar abu ba ce. Wani lokaci kana son ka faɗa to amma tunda amana ce kuma an ce kalmar sirri dole a riƙe ta.

Waraka tana da dadata haske da kanta, korai da gaske waraka tana dadata haske da kanta. Wannan gaskiyar magaca ce, ba wai sai an faɗa ba wannan haka take. Allah ya ba mu sa'a.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Muna haɗuwa da abokan ciniki ne a kasuwa, a kasuwa inda kowa ya zo wayen su sun zo su sayar wayen su kuma sun zo su saya. To a nan ake haɗuwa da abokan cinikayya.

Kana kwana a ciki? Tabas ina kwana a ciki. Kwana a waje ai bata yi, dole sai a ciki. Inkwana akan gadona da filona, inyi bacci cikin na tsawa.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Sai bayan na gama aiki kuma ina gama aiki irin misalin karfe huɗu zuwa karfe biyar na yamma a lokacin nake hutawa daga aiki.

Kana kunna kandar a gida? To a yanzu kam bana kunna kandir a gida, amma a da mun kunna kandar lokacin da ake samun matsalolin wutan lantarki, amma a yanzu Alhamdulillah.

Yaya kake son dafa ƙwai? Na fi son in soya in soya shi, in soya shi, in sa mai haɗi, irin albasa da magi in soya shi, in ci shi da burodi yana da daɗi sosai.

Eh wal-- kana koyan wata yare? Eh wallahi, ina koyan wata yare ƙwarai kuwa. Yaren da nake koya kuma ita ce ina koyan Turanci da kuma Yarbanci. Toh, waɗannan dai su ne yaren da nake koya a yanzu kuma ina san ma in tafi in koya Faransanci.

Yaya kake bikin ranan haihuwarka? Inda nake bikin ranan haihuwa na shine zan ƙira abokaina, mu nema, mu nema wuri, mu kawo kiɗa, mu kawo, mu kawo kiɗa, mu saya abinci, mu sha, mu saya drinks mu sha.

Kana iya ɗaure kauli? Eh ina iya wa, ina iya wa. Kwas ina yaro ana samun to har na ɗan saba da shi amma matsayin namiji, ba amfaninsa a yi.

Wane abincin gargajiya kafi so? Abincin gargajiyan da na fi so shine danwake. Duk wanda ya san danwake ya san cewa danwake duniya ce. Shine abincin gargajiya da na fi so, da shi da ɗan ɗanbu a wani lokacin.